Na gode da wannan dan takaitaccen tambaya da aka mun. A ina kake ajiye makullan ku? Makullai muna ajiye su ne a wajen da muke ajiya inda ba ra muɓata ba in mun zo duba su ko da yaushe da mu iya samun su.

Na gode da wannan ɗan taƙaitaccen tambaya da aka min. Kana miƙa jiki da safe. Eh, kullum ina miƙa jikina da safe idan na tashi kafin na yi wanka. Zan ɗan miƙa jikina in ji duk abubuwan da ya kamata suna jikina. In ba su nan ma in samu in gyagyara jikina kafin na tashi.

Nagode da wannan tambayan, abinda nake tunawa da ga yaro ba wani abu bane, kawai yarantan da nayi na wasan kwallon kafa zuwa gidan kallo da zuwa gidan makwabta shi ne abubuwan da nafi tunawa a lokacin ina yaro.